Kana son kallon faɗuwar rana? Kallon faɗuwar rana abu ne da ni ba wani na damu da shi ba ne. Yadda za ka je ka ga wasu mutanen suna mugun son kallon faduwar rana. Ni kuma a wurina ba ma wani abu da na ɗauka da muhimmanci ba, ko da na ɗauka da wani a salo ba. Sai dai kam masu kallon faduwar ranan su za su yi bayani me yasa su ke son kallonsa.

Kana son kallon wata da daddare? Aaa, kallon wata da daddare ba wani abu bane mai burge ni ba. Amma dai yana da kyau. Gaskiya ba ce wa kalla sa ba saboda ba wani burge ne kyau. Amma idan ka ɗaga kai ka kalli wata sai ka ga abu ne mai kyau, abu ne mai ban sha'awa wanda alamarin sai da ya kace sai godiya.

Kana iya amfani da kwamfuta? Ƙwarai kuwa. Kwamfuta ya je ma wani abu da yanzu yake da amfani. Ko wa kaga ni a duniya suna ƙoƙarin amfani da shi sabida yana ayyuka dayawa. Daga mai aiki na fili ko mai aiki na tok ko ma mene ne da za ka ga suna amfani da shi.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sa agogo a hannu sabida agogo yana da matuƙar kyau kuma yana ƙara ma hannu kyau. Agogo ya kasance wani abu da mutane sun rina amma dai gaskiya in kana sashi a hannu za ka ga ya ƙara ma hannun kyau, ya ƙara ma a haɗin ka kyau. Agogo gashi ba wani tsada bane amman zakaga mutan da dama ba su iya sashe. To agogo shine za ka ga maza da mata suna sawa kuma yana musu kyau.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Wannan tambaya ne mai muhimmanci sosai. Da yawan mutane daka ke gani a kasa mu nan Nigeria suna kwana a ƙasa ne. Sai kai mamakin me yasa? Wasu ba wai jen daɗi ba ne, wasu ba wai basa son kwana a gado ba ne. Kawai kuɗin siyan gado ne babu sai suke kwana a ƙasa. Daga bisani kuma akwai waɗanda su kuma lafiya ne. Ba su ka ci kai kan lafiyan baya sai su samu a ƙasa suna ga kwana saboda bayan ya miƙe. Sannan akwai masu kwana a gado me kyau. Wanda zaka ga idan ka kwanta me tsada ne yana da kayu. Sannan akwai yaku bayi wanda kawai gadon ne da sunan gado ne amma gara ka kwana a ƙasa. To adawu zancen ne daga tambaya kace kwana nake a gado ko a ƙasa? Ni nan da ka gani ina kwana a ƙasa ne a nan ina kuma na koma gida wurin matana ina kwana a gado. Sai kai mamakin me yafaru haka? A nan gani nake kullum zan bugu ran in na siyo gado kwashe shi ma wahala zai zama. To gara dai in kwance a ƙasa. To amma kuma kullum rana nata tafiya rana nata tafiya rana nata tafiya. Ga abun kuma yaƙi canzawa alamun ma zan daɗe a nan. To yanzu dai lokaci ya kama da ina gaya kan mata in je in siyo gado in zo in sa a nan saboda ni ma inji daɗin kwance ya ta. Amma kwana a ƙasan nan ba daɗi gare shi ba. Kwana a gado shine mafi muhimmanci mafi kamala.

Kuna da wifi a gida? A'a gaskiya, a gidanmu dai ba wifi. Wifi abune da zaka ga, inda ake yin browsing ne zaka same shi to mu kuma, ƴan gidanmu ba wa sun damu da wifi, sun damu da browsing ba ne ko wani dandanna waya sosai ba. Idan aka, idan zan siyo wifi, sai dai in siyo ma kaina wanda kuma wannan abun ban da ma wani lokacin sa, ban da wani daman sa. Wifi dai yana da matuƙar amfani amma dai ba irin ni ba wanda kowa bai wani damu ko bai wani ɗauke shi da muhimmanci ba amma da za a ce za a sami 'yan gidana su damu da wifi sosai, to zuwa zan daina siyo. Be sufficient muyi amfani da shi tare. Tamatin da ba su amfani da shi ko na siyo ko ban siyo ni kaɗai zan yi amfani da shi. Ni kuma bancika zama a gida ba ka ga ba wani amfanin siyan wifi kenan idan haka ne abun.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Wato bokitin da muke da su a gida gaskiya suna dayawa sosai. Sai ka ɗauka me muke da bokiti idan ka zo ka duba. Akwai bokutsn wanka, akwai na zuwa bayi, akwai na wanke wanke. To haka nan bokitin suke kuma suna mana amfani. Bokitin nan akwai na roba, akwai na ƙarfe, wanda in ya lalace ma sai kai mamakin waye zai gyara.